Ina kake ajiye makullinku? Muna ajiye makullanmu wani lokaci a cikin aljihu, wani lokaci kuma mukan ɗaura shi a gefe kusa da inda muke aiki. Da mun tashi za mu yi amfani da shi, sai dai mu ɗauka kawai.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, mukan ciwa manufar tallace-tallace ta hanyar samun kwastoma sannan kuma da inganta sana'a lokaci zuwa lokaci.

Yaya kake jin hayaniya? To ni dai bana son hayaniya, a koda yaushe na fi son in ji wuri ya yi shuru domin ya fi daɗin tafiyar da lamura wanda hayaniya ya kan cika wa mutum kunne.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Ina son buɗe taga a ɗaki musamman in ya kasance ina bukata haske ko kuma lokacin yanayi na zafi so sai in buɗe domin in sami iska.

Kana kallon inuwarka? Nakan kalla inuwata lokaci zuwa lokaci, musamman in ina tsaye a wurin da rana ta haskani sannan kuma inuwata ta fito a gabana.

Kana cire takalma a gida? Ina cire takalma a gida, musamman lokacin da na yo alwala. Zan shigo ɗaki na kan cire takalmi na bashshi a waje sai na shiga cikin ɗaki ba tare da takalmi ba.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da waya nau'in android kamfanin Xiaomi, nafi amfani da wannan ƙarfen domin suna min abinda nake so.

Me kake yi da ragowar abinci? To ragowar abinci mu kan rage mu kan ba ma almajiri wanda shi ma yakan samu ya ci, yaƙoshi ya cigaba da rayuwarsa.

Kana shuka tsiri-tsiri a gida? Nakan shuka tsiri-tsiri a gida domin amfanuwan yau da gobe. Wasu kuma zaka ga 'ya'yan itatuwa ne in kaci su suna da daɗi. Zaka more su wurin ɗanɗano da lafiyar jiki.

Mai kake yi don fara aiki. Nakan ƙara wata sana'a a gefe domin ya zamanto inada ƙarin wani aiki da nakeyi sai ya zamanto ina da wata sana'a kenan a jefa ɗaya saɓanin wacce na keyi ta asali.

Kana amfani da mataimakin murya? Ba na amfani da mataimakin murya. Murya nama ya ishe ni, shi na ke amfani kawai. Gudanar da al'amurana na yau da kullum.

Kuna samun horo a wurin aiki? Tabbas muna samun horo a wurin aiki akan ayyukan da kamar kwarewarmu ba ta kai ba. Muka samu horo sai mu ƙara samun basira a wurin aiki.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To, kusan aikin shine rayuwar, domin abinda ka samu a aikin da shi za ka tafiyar da rayuwarka. So kusan abu ne kaman guda biyu a haɗe lokaci ɗaya.

Kana karatu kafin ka kwana? To wani lokaci na kan yi karatu kafin na kwana, musamman in ina da ishashshan lokaci. Wani lokaci kuma bana karatu sai dai na kwana kawai.

Yaya kake kula da gashin ku? Ina kula da gashina ne ta hanyar wanke shi da tsaftace shi. Wani lokaci in yayi yawa nakan je nayi aski. Bayan na yi aski, nakan samu nishaɗuwa da iska na shiga kaina.

Kana yin wanka cikin zuciya? Kana yin wanka cikin zuciya? Ina yin wanka cikin zuciya domin tsarkake zuciya na, domin kada na haifar wa da kowa mugunta a cikin zuciya na.

Waye yake ƙarfafa maka baya? To dan'uwana yakan ƙarfafa mini baya a duk lokacin da na nemi shawararsa ko kuma yaga nayi abunda bashi ba yakan zo yamin magana.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? To teburinmu a wurin aiki a wani lokaci mukan aje kaya a kansa. In muka zo yin aiki sai mu kawar mu ɗaura wa'inda suke da buƙatuwan a taɓa su a wannan lokacin.

Kana kunna candle a gida? To yanzu ba ma kunna candle a gida kasasatuwar, yanda yanzu aka samar da, ah, solar da kuma fitilu masu haskaka wuri. Bana kunna candle.

Kana raba ayyuka ga wasu? Ina raba ayyuka ga wasu musamman in ya zamanto naga aikin ya fi ƙarfina ko kuma ya min yawa, sai in nemi wasu in ba su domin su ma su samu kuma su taimaka mini.

Kana amfani da kunnen waya? Ina amfani da kunnen waya wato ear fis ke nan ko kuma ince Bluetooth a turance, domin wani lokaci na fi jin daɗin amfani da shi akan in yi amfani da waya.

Yaushe kake kwana kullum? Ina yin kwana kullum kamar da misalin ƙarfe goma na dare ko kuma sha ɗaya zuwa sha biyu. Ya danganta da yanayin da nake ciki a wannan dare kafin na yi kwana.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? To muna tsarkake gida sau biyu a rana. Yiwu muna tsarkake shi da safe sannan kuma da marai ce a wani lokaci mukan tsarkake shi har da rana.

Kana cin citta a abinci? To maganan gaskiya ban fiye in ji citta a abinci ba. Toh amma in ya zaman to garine wannan ba matsala ina iya cin ta.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci ne a rastorant, a nan nake zuwa in ci abinci. Bayan na gama cin abinci, in dawo wurin aiki in cigaba da ayyuka na yau da gobe.